To. Assalamualaikum. Ni dai lokacin da na fi kuzari shine da, da safe. Da safe idan na yi barci na tashi, na zo na yi 'yan share-sharena, na yi breakfast, zan ci gaba da aiki. Idan wanke-wanke ne, idan wanki ne, duk abun da ya kasance su wankin toilet su, gyare-gyare, gyaran ɗaki, gyaran kitchen duka zan yi. In gyaggyara ko ina, in gyara parlour, in yi shara, in yi mopin. To a wannan lokacin nake da kuzari saboda tashin na ke nan da safe kuma ban gaji ba. Ban gaji ba kwata-kwata sannan na tashi na samu hutu na dare. Barcin da na yi da daddare na samu hutu, aƙalla wajen awa takwas haka, awa bakwai ina kwance ina hutawa. To idan na tashi da safe ina tashi na da kuzari. Shine lokacin da zan yi aikace-aikace na har na ri ya aikin ma kafin rana ta yi. A safiyar ma zan fita in je aiki. Idan na je aiki ma kuma da kuzari na zan yi aikina, in shiga ajujuwa, in fito, in yi makin, in yi wane ne, duk in yi abubuwan da zan yi a makaranta to a wajen aiki. To lokacin da na da-- na dawo na taho zan dawo gida to a wannan lokacin ne gajiya take saukan mu. Shine idan na dawo gida bani da wani kuzari ba. Wannan gajiya ta saukan man saboda wahala ta aiki wacce na yi a gida na kuma fita na fita wajen aiki na je na yi wata wahala. Da kuma um, tirakin na tafiya haka. Inda ko dai ba shi dai ba to yana wahalar da ni. To idan ya kasance a weekend ne, a weekend in ba zan fita aiki ba. Ina yini ne, ina aikace-aikace a gida. Tin safe zan fara har zuwa bayan azahar haka duka aikace-aikacen gida nake yi. To a wannan lokacin ina da kuzarin yin aiki gaskiya. Da safe idan na tashi na fara wannan ayyukan bana ji na gaji. Da kuzarin yin aikina amma idan aka ce yamma ta yi na gama ayyukan duka, na zo na zauna to sai kuma gajiya ta saukan man. Ai bani da wani kuzari da yamma. Annan nake zama ina yi sallah, in zauna ina ɗan jan charbi na, ina kallo idan ina kallon TV ko ina duba waya. To gajiya ta sauka min wannan lokacin. Ni da yamma gaskiya bani da wani kuzarin arziki saboda da safe da na tashi ina ta aikace-aikace duka sai in gaji. Kuzarin da nake da shi zai tafi. Zan yi ta aiki da su a kuzari na da safe tabbas. Da safe ina da kuzari amma Da safe ina da kuzari amma idan yamma ta yi gaskiya bani da wani kuzari. Da yamma kuzarin ya tafi saboda wahalar aiki. Tin safe ka yi can, ka koma can, ka ɗauko wancan, ka wanke wancan, in share wancan, in je can in haɗiye wa'incan, in kwashe wa'incan haka nake yini ina yi. To wannan dalilin yasa zan gaji. To gajiyar ita ce take hana kuzari da yamma. Da yamma kwata-kwata ni bani da wani kuzari. Nakan zauna na huta. Zan iya yin awa biyu a zaune ina hutawa saboda jikina ya dawo dai dai wahalar da na sha ta wuce. To daga wannan zaman har dare har kuma in zo in kwanta in barci to shine sai in samu sauƙin komai sai in samu kuzari da safe. Shine da safe gaskiya ni. A tsarin, a tsari na da safe na fi samun kuzari akan da yamma saboda da safe nan in na tashi daga barci a huce na, na huta to sai na samu kuzarin da zan yi hidimomin gida duka. Da safe ni na fi kuzari.

To wani lokacin mu kan yi taro kamar sau ɗaya a mako. Misali idan wani abu ya taso, to za a kira mu gaba ɗayan mu zo mu zauna mu yi taro a mako sau ɗaya. Idan kuma ba wani abu ne ya taso, taron zai kasance kamar na mu da yara da za a gaya musu abin da ya kamata sau ɗaya muke yinsa a mako, shine ranar Friday, ranar Juma'a. Muna yin wannan taron ne yanda za mu yi wa yara bayanin abubuwan da ya kamata su yi da abubuwan da ya kamata su daina. Shine ake kiransa assembly. To wannan taron shine muke yinsa a mako sau ɗaya. Idan muka zo za a-- farko principal zata zo ta yi bayani da buɗe taro da addu'a, sai kuma ta yi bayani akan wasu abubuwa da ya kamata yaran su kula dashi, waye su daina kamar makara, da fashi, da kuma dai wasu ɗabi'u da aka gani suna yi, to duka za a yi musu maganar su daina. Sannan idan ya kama da kamar yabo na wani ɗalibi da ta yi wani abin arziki, za a iya yi mata yabo a nan wurin. Sannan kuma principal zata gabatar da idan an samu sabuwar malama wadda ta gabatar da ita da abin da zata ɗauka. Sannan bayan wannan, idan an samu kamar tafiyar wata malama ko wata matsala ta taso, a nan gurin za a yi wa yara bayani a wannan taron da aka yi. To kuma bayan principal ta gama za a umarci vice ta yi bayani ita ma. Idan bayanin da take da shi za ta fito ta yi nata bayanin ai tayi wa yara idan jan kunne ne, idan ma shawarwari ne to duka za ta yi musu. To bayan wannan kuma za a bu ma malamai da cewa idan da akwai mai magana sai ya yi magana. To wanda yake da magana ze yi. Zai sallama sai ya faɗa. Jan kunne ne, shawara ce, misali da kuma duk dai abin da ya kasance. Uhm malamin-- malamar za ta yi bayani akai. To za ta, za ta faɗa idan tana da bayani. Idan kuma babu bayani to za a rufe taro da addu'a sai kuma a tashi. To a, a taro namu na mu manya na malamai ba ma yin sa gaskiya ko yaushe. Sai idan wani abu ya taso za a sanar da mu gaba ɗaya, to shine muke yi. To ba mu cika yin sa ma ko yaushe ba, a mako gaskiya ba ma yin sa. To idan kuma aka-- sai dai idan abu ya taso wannan kuma sai ya ɗauki mutum sai ya ɗauka kamar a ɗauki mako uku haka ko biyu ba a yi shi ba. Sannan kuma akwai kamar taro na uhm gida, haka irin na dangi family. To shi wannan dama ba a yin sa sai irin sallah haka. Ko kuma wani abu ya faru a lokacin ne to za a zo ayi taro a farko da abubuwan da ake so a faɗa. To ko kuma lokacin sallah, akan ware lokaci da za a yi taro na gida, na ƴan uwa. Amma in ban da wannan to ba'a, ba ma yin taro sau a mako har ya kasance. Ace wai kamar ko sau kaza, sau kaza a'a. Sau ɗayan ma sai ai sati biyu ko sati uku ba a yi ba. Iya ka ci dai wannan taron assembly da ake yi wa yara to shi dai ake yin sa sau ɗaya a mako. Sau ɗayan kuma shine ranar Friday, ranar Juma'a. To a ranar Juma'a a ranar ake yin wannan taro wanda ake wa yara bayani. To shi ne duka, duka Juma'a ake yi. Duk Juma'a ana yin sa. Ana yin wannan taro. Amma ban da shi babu wani, shi kaɗai ne ran Juma'a ne.

Eh ina biyan kuɗi ta, ta waya. Ina biyan kuɗaɗe ta waya sosai saboda ina yin transfer, ina yin duka wani abu na transaction ta waya ina yinsa. Ina using da USSD. Akwai apps da nake amfani da su ta harka biyan kuɗi. Akwai, ina da wallet wallet kamar Opay, Money Point, FanPay da Kuda. Ina da Kuda shima ina amfani da shi. Kusan, um, ina da, ina yin transaction ta waya, biyan kuɗi kenan ta hanyoyi da yawa. Dan a wata zan iya yin, zan iya yin, zan iya biyan kuɗi ta waya. Kai! La, kaga ya katse ni. Rufe. Zan iya biyan kuɗi ta waya sau ashirin a wata. Ɗauko ka kawo mun nan. Zan iya biyan kuɗi ta waya sau ashirin. Ina yawan yi. Ina biyan kuɗi ta waya sosai ko in yi amfani da banki normal banki ko in yi amfani da wallet wallet. Akwai bankuna da nake amfani da su, inda zan biya kuɗi in yi transaction. Misali Unity Bank da Sitalin Bank. Ina amfani da su sosai sannan ina amfani da wannan, um, Opay da Money Point da FanPay. Ina amfani da Kuda. Ina amfani da su ta app sannan kuma ina yin USSD. Ina yin amfani da wayoyi da waya wajen, ɗauko roba kai, wajen yin biyan kuɗi ko a turo man ko ni in tura. Sosai nake yin amfani da su ta waya. Ina amfani da su. Saba. Ɗauko mun roba sannan. Eh ina amfani da, ina biyan kuɗi ta waya, ta app ko kuma ta USSD. Ina yi. In yi amfani da USSD wajen biyan kuɗi ko kuma in yi amfani da apps ga su nan kala kala, da yawa nake da su ma. Ina yin amfani da su saboda sauƙin transaction. Hakan yana taimaka mun ba sai na tafi kamar, um, POS mashin ko kuma ATM mashin ba ko kuma in shiga banki ba. To hakan yana sa ni samin sauƙi. Waya tana taimaka mun wajen yin biyan kuɗi. In biya ta wayar dandanan in minute sai kasanci yaje. To. Ina yin amfani da waya wajen biyan kuɗi sosai. Sai na yi transaction ko in ce biyan kuɗi ta waya kamar sau ashirin, sau goma, sha biyar haka. Sau da yawa dai ina yin amfani da waya wajen biyan kuɗi. Sosai nake yi. Ina yin amfani da waya in biya kuɗi wato transaction sosai ta app ko ta USSD saboda in sami sauƙi ba tare da na je banki ba ko kuma na je POS mashin ko kuma na je ATM mashin. Sai kawai na yi amfani da waya wajen biyan kuɗaɗe. Sai na biya-- sai na yi amfani da shi kamar sau biyar au sau goma, sau ashirin. Ina yin amfani a wata. A wata nakan yi, um, nakan biya kuɗi ta banki kamar sau goma. Ƙwarai ina biyan kuɗi ta waya, ta wallet.

To, eh muba muda tsaɓar kuɗi kamar coin yanzu a ƙasanmu. Yanzu an dens amfani da coin se dai danaira. To, ƙaramin kuɗi anan shine nera biyar. Dan yanzu nera biyar ma wahalar gani take yi, saboda babu abin da ake siyar da naira biyar. Da dai da ruwa fiyo wata naira ashirin ne, haka ma maggi star. Ruwa naira ashirin ne, daga haka babu wani abu ake sayar da shi da nera biyar. To coin, coin gaskiya yanzu yayi ƙaranci ba ma samun coin anan, anan ƙasan mu Najeriya. Saboda ƙarancin amfani da shi tun da kwata-kwata yanzu an dena amfani da su. Abin da ake amfani da shi shine naira kuma minimum kuɗin mu yanzu shine fifty naira, um five naira, five naira, ten naira, twenty naira. To ina su ne? Su ne abubuwan da muke amfani da su ba ma amfani da coin. Da dai mun yi amfani da coin kala-kala. To wannan lokacin na kan tara tun da idan za a baka canji, naira ɗaya za a baka coin ne guda goma. Coin ɗin kala-kala ne akwai kwabo, akwai sisi, akwai silai, akwai silai biyu, akwai silai biyu akwai akwai su dayawa kala-kala. To da ake, ake yin su na kan tara tun na yarinya zan tara naira ɗaya a bani silai guda, guda goma. Tun da kwabo ɗaya shi guda goma shi yake silai ɗaya, silai ɗaya kuma guda goma shi yake naira ɗaya. To sai aba kobo daya akwai abubuwan da muke saya kobo ɗaya, akwai su to, sannan kuma idan yakasance naira silai ɗaya biyu shima akwai abubuwa da muke saye na silai ɗaya. Akwai sisi shi ne silai guda biyar. Silai guda biyar shi ne sisi. Hawaɗa. Silai guda goma shi ne yake yin naira ɗaya. To wannan ɗaren naira yanzu sai naira biyar. Akwai gudan naira biyar akwai ta naira goma. To, a lokacin da kai yakasan cewa akwai wannan ƙananun kuɗin, eh ina tara kuɗi. Ina tara silallika muyi canji idan zan sayi abubuwa sai nayi canji. Inna chanja naira ɗaya, za'aban silai guda goma kuma kobo ne za a bani guda ashirin shine naira ɗaya. To wallah kuɗin lokacin zai sayan min abubuwa masu yawa. Kayayyakin amfani na in naje zan da su ina sayar da kayayyaki da yawa suna da albarka kuma ina tara su lokacin da muke amfani da su yanzu ma da ba ma amfani da su ina tara wannan nere ri sai in tara. Amma da da akwai ina tara su.

Abubuwan da nake yi na nishaɗi suna da yawa. Akwai karatun littafi da yake favorite ɗina. Ina son in karanta littattafai, haka na Hausa waɗanda haka marubutanmu suke rubutawa. To ina karanta su har in jira na biyu, na uku, na huɗu. Karanta littattafai, karanta littattafai yana sa ni nishaɗi. Ina jin farin ciki sosai abune da nake so. Karanta littafi, na daɗe ina karatun littafi at least wajen 20 years to. Bayan karatun littafi akwai kallon fim, fim na Indian fim. Indian fim yana sa ni nishaɗi saboda abu ne da nake so. Ina son in kalli fim Indian fim sosai. Zanzauna in kalli fim, duk da ba ma jin abun da suke faɗi amma ina ka cin wani abubuwa kaɗan kaɗan. Ta haka nake understanding ɗin abun da suke yi. To a fim ina son kallon fim yana sa ni nishaɗi sosai. To bayan wannan kuma ina amfani da waya, ko wayar hannu wacce dai, zan iya yi ne a wayar hannu. Ina amfani da ita kuma ina jin nishaɗi. Zan shiga Facebook in yi kallace-kallacen talloli da abubuwa masu muhimmanci. Sannan kuma zan shiga WhatsApp in dinga in kalli wannan a WhatsApp. In yi hira chat, in yi hira sosai a cikin group group da bayanan abubuwa da ya shafi rayuwa ta a face-- a WhatsApp. A Facebook abokai suna cikin ƙara su. WhatsApp, to wannan ina sani farin ciki nishaɗi. Zan yi kasuwanci ina a cikin WhatsApp in yi, in samu customers, me ciniki da kuma harkoki na na crypto. Ina yin su ta WhatsApp sosai akwai group group da za su dinga informing ɗinmu akan duka wani bayani da ya fito akan wani abu. To ina cin farin ciki akan WhatsApp gaskiya. To bayan wannan akwai TikTok. Shi kuma TikTok abu ne da zai kasance ke sani nishaɗi sosai saboda akwai abubuwan da zaka ga ana nunnawa in ga mutum bai san shi ba. To idan ina gani ni dai ina ganin su to ina jin nishaɗi sosai a raina da TikTok. Sosai nake jin nishaɗi sannan akwai films da ake turawa a cikin waya. Su ne idan ina kallon su suna ɗauke min ƙewa ina nishaɗi. Waƴannan films da nake kallo a cikin waya. Sai kuma kamar, umm, aiki. Aikina yana sa ni nishaɗi saboda abu ne da nake so. A aikin koyarwa da nake ina jin daɗinsa yana sa ni farin ciki. Musamman idan ya kasance abin da nake, nunaz na koyar wa yara sun fahimce shi in yi musu tambaya su gane su amsa. To wannan yana sa ni nishaɗi sosai yadda misaliz idan test ce nayi tambaya yaran za su fahimta, su ta amsawa su fahimci abubuwa da yawa. Haka kuma idan exam ce ta zo shima in suka karanta suka karanta za su fahimci abubuwa da kuma ni ma bayanin da na yi musu suna fahimta sosai. To wannan yana sa ni nishaɗi sosai. Ina jin nishaɗi wannan abubuwan su ne abubuwan da suke sa ni farin ciki suke sa ni nishaɗi a rayuwa.